A sautin ruwan sama, ƙwanƙwasa ƙofa da tafiya. Yaya Hausa take ƙwaiƙwayon su cikin kalmomi? A sautin ruwan sama dai za ka ji pop, pop, pop. A shi kuma tafiya daban ne. Waɗannan sautin duk ba kamanin su ɗaya ba, sautin ruwa a rufin gida za ka ji shi kwak, kwak, kwak haka yake sautin ƙwanƙwasa kuma za ka ƙwan, ƙwan, ƙwan. Sannan sauti kuma ƙwaiƙwaya abubuwan daban daban suke tsakani da Allah.

Ne da ce shine ita ce, ku bayyana yadda waɗannan kalmomi suke ƙarfafa magana da bin jinsu. A wannan gaskiya hausan nan ni ban fahimce ta ba, yana neman yafi ƙarfi na, ni ga namiji ya ce ga mace. Ok namiji ne mace ce to akwai waɗannan kalmomin suke wannan hoto ne da sai bahaushe zai gane kalmomin da kuka rubuta shi. A yadda zan ƙarfafa amsana shine in kumance namiji ne a shi ya janyo abubuwan suke faruwa. In kuwa ayukan mace sai kace macece baza ka iya cewa mace ne ba. To sai ka ga abubuwan ya tafi haka.

Karin maganganu game da noma da ruwan sama. Waɗanne kuka sani? Ku faɗa ma'anarsu. Wato daga cikin karin magana na noma dana sani shine zakaji ance rago baya noma, ma'anan wannan shi yana nufin wanda baida ƙarbi bazai iya yin noma ba a shi kuma game da ruwa za'ace "Tsuntsun da ya kira ruwa, shi ruwa ke buga", wannan yana nufin du wanda ya je taɓo abin da ya fi ƙarfinsa, to ba zai gani da idonsa ba. Kai wa'ennan kalmomi guda biyu suke yawan da ma'ana buƙatan da yawa. Abu ne da zamu iya ci gaba akai a wataran.

Kana son gurare masu hayaniya? A gaskiya a rayuwa na ban cika son guri mai hayaniya ba. Na fi son guri mai ɗan a'a sauran sauti ko guri mara sauti mai ƙarfi. Gurin da ba hayaniya guri mai shuru, saboda ya fi bada daman tunani mai kyau kuma ya ƙara samun daman ka yi karatu idan kana so ka yi karatu.

A ina kake tofa miyo? Wato miyo ina tofa shi a ƙasa ne in rufe shi da ƙasa saboda bai dace ba ace ma mutum yazo wucewa kuma idanunshi su kama ganin miyon mutane a ƙasa, na kan tabbatar duk inda zan sa miyo ba cikin jama'a ba. Kuma zan samu ƙasa in ɗau, in rufe shi. Haka yake cikin al'ada, haka yake cikin addini, haka yake cikin humanity duk inda ka sani.

Ah wane me yake ba ku ƙarfi da safe? Wato da safe abin farko da nake yi shine zan tashi, zan farka, zan yi sallah, zan je aiki. Wa in nan abu guda biyun suke ban ƙarfi domin na tashi da izza da safe. Abun da yake taimaka min shine kwanciya da wuri idan na ƙwanta da wuri, to wato zan tashi da wuri kamar in wa in nan abubuwan nawa. Wato tunanin kuma wanda ke ɗaga ni shine zan je aiki, zan nemi kuɗi ta wa in nan abubuwan shine zan yi amfani da su wajen tunanan tsarin rayuwa na ranar zai kasance wanda za a ga na tashi da ƙarfi, da izza da safe.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, wani sa'in nakan kallon taurari amma dai baya cikin alamarun abubuwan da nake yawan yi. A asali taurari ba wai wani abu danne damu da su bane, duk da hado ne ga duniya gare su. Kuma suna ƙara ma gari kyau amma ni ba ma'abokacin ɗaga kai sama bane inta kallon su ba. Duk dadai zaga muna yara lokacin mu kan kallon taurari amma yanzu girma ya zo kuma mun yi damu da irin al'amarin nan ba.